Ina raba ayyuka ga wasu domin aiki. Ba za ka iya ka yi aiki kai kaɗai ba. Dole za ka nemi wanda zai taimaka maka wani gefe. Domin aikin ku samu ku yi da wuri ko kuma. Ka samu wani wanda za ku na shawara akan yanayin aikin. Sai ku yi yanda za ku iya ku yi. So dole ne aiki dole za'a raba shi a tsakanin mutane biyu ko uku idan ya zo da yin aiki. To, a wurina raba ayyuka yana da kyau kuma ni ina raba ayyuka ga wasu. Ka samu wani wanda za ku na shawara akan yanayin aikin. Ya zama dole ne idan kana aiki ka nemi taimakon wani ya taimake ka wani gefe. Wani ya temaka a wani gefe.

Ina wanke tufafi son biyu, son uku domin tufafi ya zama dole ne ana wankewa. Kaga idan ya zo gefen tufafi abun da ana buƙata shine sabta. Sabta shine farko kafin nan kowane abu ya biyo baya. Ba wasa da sabta. Sabta abun da ana sa masa hankali ne a bi da shi a hankali. To ya zama dole ne ana sabta. Toh ni wanke tufafi na, ina wanke so biyu so uku domin ina so na ganinsa da sabta. Dalilina kenan.

Eh ina jin kukan zakara da safe. Ya san yakara su ne ma suna tada mutum. Don idan safe ya yi sai kaji sun fita sun yi ihu sun can su ce muku safe ya yi ke nan. Amma kuma idan ba ka da shi to za ku ji jiki. Amma mu muna jinta kullum domin muna da yakara a unguwa, muna da yakara a gida. Dole kajisu sun tashi sun yi muku wancan karan da suke yi kowane rana. Wancan haka halittansu yake. Halittansu in sun tashi dole su yi muku yakara. Amma kagan kukan sun can shi ne zai tashe ka. Ya zama dole ne da safe idan kai ba ka da yakara a gida, nebon ka yake da shi ko wani ɗaya a gaba yana da shi.